Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? A duk lokacin da na farka nakan fara ne da yin sallah da kuma addu'o'i. Bayan na gama wannan, nakan dakko kwamfutana na kuna ta domin na duba emails ina ko zan ga wasu saƙonni. Bayan na gama wannan, nakan duba wani shafi da nake koyon wani, aa wani fasaha na kwamfuta in kalla wasu bidiyoyi wanda za su ƙara mun sani. Sannan bayan na gama sai naje nayi breakfast. Sannan na tafi na fara faffutuka na.

Yaushe kake farkawa kullum? A kullum na kan farka ƙarfe biyar na safiya kuma bayan na farka, a wannan lokaci ne nake zuwa na yi ibada, na yi addu'oi sannan na ɗan duba wasu saƙonnai da sauransu. Wani lokacin, musamman lokacin karshen mako, na kan koma barci daga nan. Amma idan ranakun aiki ne, tin daga nan nake fara ayyukana sannan sai na zarje har izuwa yamma.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Ina magance matsaloli a aiki ne ta yadda idan ya zo mun ba he na sha wahala ba. Nakan fara yin abubuwa tun daga wuri saboda ya kasance zai zo mun da sauƙi. Matsalolin aiki, dama aiki shine kawo, kawo mafita ma matsala. Nakan ɗauka lokaci da dama wurin bincike da kuma hangen nesa domin kawo, domin kawo maslaha ma matsalolin ayyukamu.

Kana da katin kasuwanci? Ina da katin kasuwanci domin a duk sanda inda na samu kaina, nakan ba ma mutane katin kasuwanci na domin idan suna bukatan wani daga cikin ayyukana ko suna bukatan wani abu da nake siyarwa, za su iya bibiyana ta shafukan sada zumunta ko kuma su kira ni ta lambana. Abunda yasa nake yin haka saboda haka wani tsarin kasuwanci ne wanda yake da tasiri sosai. A duk lokacin da na je wasu tarurruka irin na masana da kuma ƙara haske a kan kasuwanci ko kuma a kan harka ta yanar gizo, nakan ba ma mutane wannan katin kasuwanci nawa domin nan gaba idan suna bukatan wani abu, za su neme ni.

Kana fin son fanka ko AC? A da lokacin da ban saba da AC ba, idan na shiga AC jikina har sanyi yake yi. Na fi jin daɗin in kunna fanka domin shi na taso na ga muna amfani da shi. Amma sanda na fara yin aiki a ofis sai kasance ina amfani da fanka, eh AC a hankali a hankali har na zo na saba da shi. Yanzu haka gidana na sa mai AC domin ina jin daɗin AC ba kamar fanka ba. Fanka yana ƙara yana, yana ƙara wurin bada iska shi kuma AC kawai za ka ji ɗakin ne ya ɗau sanyi yayi daɗi kuma sai ka zauna ba tare da wani tashin hankali ba.

Kana jin tsoron kwari? Bana jin tsoron kwari domin kullum ma ina ganin su. Ina ganin kwari irin su kyankyaso, su kuɗin cizo, su spider ma'ana girgizo da dai ma dai sauransu. Duk wainan ba wasu kwari bane wanda zasu iya bamu tsoro saboda na taso tun ina ƙanana ina ganin su. Wani lokacin ma har in buge su su mutu. Kwari ba wani abu bane wanda zai kamata ace yana bawa mutane tsoro saboda ƙananin abubuwa ne wanda basu taka kara sun karya ba.

Kana raba ayyuka ga wasu? Tabbas ina raba ayyuka ga wasu. Ina da ma'aikata wadanda sun kai Akalla mutane goma wanda na raba musu ayyuka kuma suna cin abinci ta ƙarƙashina. Raba ayyuka yana zuwa ne a lokacin da kamfan kasuwancinka ya ƙara faɗaɗa, ya ƙara girma wanda ba za ka iya yi kai kaɗai ba sai ka nemi taimakon wasu mutane. Wayannan, wa'yannan mutanen sune kake kira da ma'aikatanka. Ina da ma'aikata wadanda na ɗauka wadanda su kusan goma. Ina basu albashi kuma suna jin daɗin aiki da ni, nima ina jin daɗin aiki da su. Sukan ɗauke mun wasu hididdumu na ayyuka wa'yanda suka fi ƙarfi na a musamman a yanzu da nake da harkoki da yawa wadanda nake bashi lokaci.

Kana ci da cokali ko hannu? Na fi cin abinci ko kuma wani abin sha da cokali. Wannan yazo ne saboda sabo da muka yi tun muna ƙanana da muka saba amfani da cokali ba tare da hannu ba. Duk da dai wani lokaci idan zan ci wasu abinci irin su tuwo nakan fi jin daɗi in wanke hannuna in ci dashi, domin su tuwo abu ne wanda suke buƙatar ka ɗauko su kaɗan mulmula su ka sa su a miya sannan se kaci. Amma mafi akasarin lokaci na rayuwana nafi amfani da cokali saboda irin nau'ikan abinciccika wa inda muke cin na yau da gobe. Abinci irin su, abinci irin su shinkafa ko taliya ko kuma ko kuma irin su dambu ko fate ko wani abu yafi daɗi idan ka sa cokali wurin ci.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Ina yanke shawara ne tare da abokanen aikina. Bana yanke shawara ni kaɗai domin ina da wayanda suke gaba da ni. Mukan haɗu ne kowa ya kawo nashi shawarar da kuma yadda yake ganin za a shawo kan abubuwa. Idan aka haɗa su, sai a zaɓa wanda ake tunanin za sufi bada mahimmanci. Idan aka zaɓa sai a ƙaddamar da wannan shawarwari. Amma ni kaɗai dai bazan iya bada shawara gabaɗaya ba saboda ayyuka ne ana yin abunda ake kira da teamwork kafin a zartar da wani shawara a bayar ko hukunci.

Kana sanya hula? Ina sanya hula. A matsayina na malam Bahaushe, hula kamar wani tsari ne, na tsari ne na yau da kullum. Ina sa hula kamar yadda nake sa kaya. A kullum, a kullum za ka ga, za ka ga hula a kaina in zan je masallaci ko kuma in zan je biki ko kuma a wani lokacin in zan fita haka nan kawai. A lokacin da ba na sa hula shine lokacin da nake sa ƙananan kaya irin su T-shirt da kuma, da kuma irin su sweat pant da dai sauransu. Amma mafi akasarin lokaci na fi sa manyan kaya, kaftan, shiyasa ba na rabo da hula a kaina ko kuma a cikin mota na ma. Sa hula na daga cikin al'ada yana daga cikin al'adan malam Bahaushe.

Kuna yin wuta da ice? Eh muna yin wuta da ice. Na ta lokacin da na taso, na taso na ga mamana tana yin wuta da ice. Duk da dai yanzu yin wuta da ice ya ɗan yi wahala. An yi fa amfani da gawayi da kuma tukun da kuma gas kuka wurin yin am wurin yin girke girke da kuma soye soye. Abin da ya sa aka rage amfani da itatuwa, masana da yawa sun ce yanke itatuwa da ake yi yakan jawo matsala. Ma gaba ɗaya duniya ce ya sa mutane da yawa suka kafa amfani da gawayi yanzu da kuma gas kuka. Ina tunani ma gwamnati ma ta, ta kusan kaman dena mutane ta kusan hana mutane zuwa saro ice ba bisa ka kakida ba.

Menene kayan ciye-ciye da ka fi so? Kayan ciye-ciye da na fi so suna da yawa. Ina son chocolate, ina son biscuit, ina son cookies, sannan ina son shawarma kuma ina son pizza. Ina son kuma samosa. Duka wayannan kayan ciye-ciye kayayaki ne masu daɗi waɗanda ana yin su da naman kaza a cikinsu. Wasunsu kuma ana yin su ne da ɗan wasu kayan maƙulashe. Ina son kayan maƙulashe sosai, sosai sosai ina son kayan maƙulashe. Nakan ware wasu kuɗaɗe daga cikin albashina domin na sayan kayan maƙulashe ne da kayan ciye-ciye.

Yaya kake gina dangantakarka ta kasuwanci? Ina gina dangantakata ta kasuwanci ta hanyar yin gaskiya da kuma rike amana da kuma yin bayani a kasuwanci. Yin bayani a kasuwanci yana ƙara maka kusanci da, da, da, da abokanan hulɗan ka da abokanan cinikayyan ka. A duk lokacin da ka shiga kasuwanci kuma kana so ka ci riba na wannan kasuwancin, ka zama mutum ne mai bayani a kan abin da kake sayarwa. Kada ka cuta mutane kuma ka musu ƙarya, ƙarya dan kawai su sayi kayan ka. Ka faɗa musu gaskiyan abin da yake sannan kuma ka basu farashi mai kyau domin su ji daɗin yin hulɗa da kai nan gaba.

Kana sanya agogo a hannu? Ina sanya agogo a hannu. Duk da dai ba kowane lokaci bane nake sanya agogo a hannu. Dalilin abin da ya sa na rage ba kowane lokaci bane nake sanya agogo a hannu saboda a ko da yaushe ina da yawo da wayana, shi ya sa bana wani buƙatan agogo. Domin kallon lokaci nakan sa agogo ne kawai don yin ado. Nakan sa agogo irin ƙiran iwatch ko kuma normal agogo analog. Agogo abu ne mai kyau wanda ke ƙara wa maza ko kuma mata kyau idan suka yi kwalliya mai kyau.

Wane irin fim kake son kallo? Irin fim ɗin danake son kallo irin fim ɗin nan ne wanda ake kira da Sci-fi wato ma'ana Science Fiction. Ina son kallon Science Fiction wanda ake zuwa sararin samaniya wato Space. Ana kiran irin fina-finan nan Astronomy films. Nakan san irin waɗannan fim ɗin domin suna ba ni ƙwarin gwiwa kuma suna ƙara haska min kimiyya. Ina son kimiyya sosai musamman kimiyya wadda ta shafi Physics shiyasa ko lokacin da na je jami'a na je na karance kimiyyar Physics ne. Adalilin so na da Physics ya sa nake son sararin samaniya kuma abubuwa na sararin samaniya suna ba ni armashi kuma ina jin daɗinsu. Shiyasa duk yawancin fina-finan da na fi so suna zuwa ne daga kallon Science Fiction. Duk da dai ina kallon wasu fina-finan na Actions ko Drama.

Kana tauna wa goro? Bana tauna goro kuma ni bana ma son goro. Ni ba tsoho bane ko kuma wani irin mutanen nan masu cin goro. Hassali ma na fi son abubuwa masu zaƙi irin su dabino ko kuma sweet a ko da yaushe. Duk da mutane ma sun ce goron yana da wasu illoli wanda bai kamata ɗan adam a kullum yana ta'ammali da su ba. Yana saka ciwon hunhu da kuma ciwon liver wato ma'ana ciwon hanta. Cin abu mai ɗaci da yawa yakan jawo nau'ikan ciwuwuka kala kala. Duk da dai ni ba wai likita bane amma na ji mutane masana suna magana akan a rage cin irin waɗannan abubuwa masu ɗacin gaske. Shiyasa ni ko tun da ina yaro har na girma kwata kwata bana wannan sabgar na wannan goron.

Menene abincin da ka fi so? A cikin abincin da na fi so ina son shinkafa fried rice. Ina son fried rice wanda yaji liver sauce ma'ana liver sauce hanta ma'ana soyayyen hanta a cikin shi. Sannan ina son onion sauce a saman shi sannan a haɗa shi da salad. Wannan shine wanan, wannan shine abincin da na fi so kuma na fi so in ci a ko da yaushe. Ganda zan same shi in dinga cin shi kullum kullum to ina tabbatar maka ba zan gaji da cin shi ba. Amma dai bana haka saboda tsarin lafiya. Nakan ci shi sau kusan uku a kowace mako. Sauran makunkunan, sauran ranakun nakan canza in ci wasu abinci kala kala irin su doya ko kuma in ci irin su eh snacks da dai sauransu. Amma ba kullum ba ne nake matsa ma wannan abincin da na fi so. Sannan ina kuma son abinci wanda ake kira da shinkafa da wake. Shinkafa da wake wani combination ne wanda yake bada citta wuraren cin shi. Yana da daɗi matuƙa sosai musamman in za a yi jollof din shi ko kuma a yi shi da mai da yaji.

Me kake yi da yamma kafin ka kwanta? Da yamma ina yin abubuwa da dama kala-kala amma abin da na fi yi shine nakan je na buga ball tare da abokanai na. Mu kan je mu wasa jini sannan mu yi wasu sauran wasannin irin su table tennis ko kuma irin su long tennis ko kuma mu je mu buga kwallo a pitch. Buga kwallo ya zama mun abun da na saba yi a kullum da yamma ko kuma in ce fiye da sau uku a duk kowanne mako. Ina jin daɗin wannan lokaci domin ina samu na yi exercise domin jikina ya ƙara ƙwari sosai.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Abin da nake tunawa daga yaro shine sanda muke zuwa mu buga video game wanda muke biyan kuɗi domin mu buga shi. Wannan ya kasance wani tarihi na rayuwa na wanda nake jin daɗi da na tuna shi. Nake jin daɗin yadda muke zuwa mu nemo kuɗi ko kuma mu sa iyayenmu su bamu kuɗi domin mu je inda ake bugawa mu buga da sauran yara. A wannan lokacin ina jin daɗin buga game irin su PS da kuma Mortal Kombat. Wa'inan su ne favorite game dina wanda na fi zuwa na buga sosai sanda ina yaro. Har yanzu idan na samu dama nakan je na ƙara buga wa'inan game din domin sun yi making ɗin yarintana, yarinta me ɗaɗi kuma sun yi making ɗin yarintana, yarinta me abin mamaki da kuma tararrika ta, ta da kuma wasu tararrika kala kala. Na haɗu da wasu abokainai wanda har yau muna tare dalilin zuwa buga wannan video game ɗin. Har yau suna kallona suna kirana da wani suna wanda aka samun tun ina yaro a wurin buga game.

Wane hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun dama ne, ban iya amfani da hannun hagu ba kamar dai sauran wasu waɗansu mutane wanda ake kira da lefties. Na fi amfani da hannun dama na ne wurin yin komai domin ni badame ne. Hannun dama na ita ce hannun da na fi amfani da shi a duk lokacin da zan yi wasu abubuwa da ya shafa rubutu, karatu, ayyuka da ma har da danna kwamfuta na. Hannun damana shine hannun da na fi jin daɗin yin duk kowane aiki da shi.

Wanne gudu na fanka ka fi so? A lokacin zafi nakan ƙure fanka na har zuwa gudu na biyar, wanda shi ne na ƙarshe. Idan ana zafi sosai nakan sa wannan gudun domin ya turara ɗakina da sanyi, saboda gudun zafi kar ya min illa. Amma a lokaci na sanyi, wani lokacin ma sai ma mu manta ma muna da fankar. Kwata kwata ba za mu kunna shi ba saboda kar sanyi ya dame mu.

Kuna sa yunifom a wurin aiki? A'a, ba ma sa uniform a wurin aiki, Kowa na sa irin kayan da yake so, kayan gida ko kuma kayan al'ada ma. Wayanda suka fi sa, wayanda suka fi sa kaya uniform a wurin aiki su ne chef, wanda suke dafa mana abinci sannan kuma masu gadi su ma suna sa uniform. Amma mu kam ba ma sa uniform, muna sa kayan da muka ga dama. Dudda wa sun su wasun su a ofis ɗinmu sun fi son su sa suit da sauran irin kayayyaki na ayyuka, but kowa an ba shi dama ya sa irin kayan da ya ga dama ba tare da ya samu wani tsangwama ko wani ƙorafi ba.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Ranar da ta fi kowanne min kyau a mako shine ranar Juma'a. Ina tashi aiki da wuri sannan nakan je masallaci da wuri domin ibada. Ina son ranar Juma'a domin yana bani dama na je wasu wurare na ziyara, na abokanan arziqi da ƴan'uwa kuma ranar Juma'a nakan samu lokaci idan na baro aiki, na je na gaisa da wasu mutane, wanda na daɗe ko muka kwana biyu ba mu haɗu ba. Abin da ya sa na zaɓa ranar Juma'a a matsayin rana da ta fi kowanne saboda ita kanta rana ce ta musamman wanda mu musulmai muke zuwa masallacin Juma'a mu haɗu dukkan mu a tare muyi sallah.

Wani rin kiɗa kake son ji? Ina son jin kiɗan Afrobeat, ma'ana waƙoƙi na Afirka. Sannan kuma ina son jin waƙa irin na hip hop. Wato ma'ana, eh, na man, ina son waƙan hip hop da sauransu. Aman wakan afrobeat duk da shi ake yayi a zamani yanxu waka ne wanda ya ketare iya Africa ma, ya fasa izuwa duniyar foreigners. Har a nan ma akan ji Afrobeats, kuma kowa na son Afrobeats saboda dadin kida da kuma dadin rawa da yake da shi.

Wane lokaci da rana ka fi so? Lokacin da na fi so na rana shine ƙarfe biyu zuwa ƙarfe huɗu. A wannan lokaci na riga na gama duk wasu muhimman ayyukana. A wannan lokacin nakan samu break wanda nake samu na ci abinci, sannan na ɗan kwanta na ɗan yi bacci wasu ƴan, ƴan awanni wanda ba su wuce awa biyu ba. Wannan lokaci ina ɗan jin daɗi domin nakan samu relief na ayyukan da na yi tun daga farkon safiya har zuwa tsakiyan rana.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Hanyoyi da nake bi domin kammala aiki a lokaci hanyoyi ne wanda ake kira tsarin to-do list. Ma'ana nakan rubuta abubuwan da zan yi a wannan ranan. Sannan kuma na rubuta wa'inda suka fi muhimmanci a sama, sannan marasa muhimmanci a ƙasa. Nakan fara ayuka ne da ayuka masu muhimmanci ko kuma ayuka masu wahala. Abun da yasa na zaɓin fara ayuka masu muhimmanci ko masu wahala shine a lokacin da na fara aiki da sassafiya lokacin na fi jin ƙarfi da ƙwarin gwiwa. Wannan ƙwarin gwiwan da ƙarfi shi zai bani dama na yi duk wani aiki wanda yake da wahala. Amma ba zan ji wahalan ba saboda a wannan lokacin akwai ƙarfin yin aikin da karsashin yin shi. Shi yasa na zaɓe na dinga yin wannan tsari na to-do list.

Yaya kake jagorantar mutane? Ina jagorantar mutane ne ta yadda za su ji cewa ni da su duka ɗaya muke. Bana yin wani raun, bana yin wani nuniyan launin fata ko kuma nuna cewa ni na fi kowa. Ce ya sa abokanai aiki na suke jin daɗin aiki da ni saboda dukkansu ina ɗaukan su a matsayin yan uwa. Bana nuna cewa ni na fi ka ko kuma na fi ka samun albashi da sauransu. Nakan nuna musu cewa duka aikin da muke yi abu iri ɗaya ne cikin ƙwazo da ƙwarin gwiwa mu kan yi aiki tare kuma su ji cewa na jagorance su cikin girmamawa da nuna musu martabarsu da kuma nuna irin ƙoƙari da suke yi.

Kana mike jiki da safe? Tabbas duk safiya idan na tashi jikina yakan ɗan mun kamar na gaji sannan nakan in mike jikina na ɗan yi lanƙwashen lanƙwashe domin in ɗan ji daɗi. Nakan yi nakan yi abubuwa na motsa jiki irin su press up ko kuma na yi push up domin na ɗan samu ƙarsashi kuma na yi stretching duk inda na ji ya ɗan mun tsami domin in fara aiki jikin ƙarsashi da kuma ƙarfi.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Abin da ya fi bani ƙwarin gwiwa a aiki shine samun albashi. Samun albashi yana daga cikin abubuwan da suke ƙara min ƙwarin gwiwa wurin aiki, domin na san cewa sai na yi aiki sannan za a biya ni, kuma idan aka biya ni da shi ne zan yi amfani domin na magance matsalolina da nake fama da su. Kuɗi da ake bayarwa na aiki abubuwa ne masu matuƙar fa'ida kuma su suke ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa cewa ya zage ya yi aiki domin a biya shi da kyau.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. Na iya kunna wuta na gas, na iya kunna na gawayi kuma na iya kunna na itace. Yadda nake yi domin na kunna na itace, ina zuba kalanzir ne sai na ƙyasta a shanun. Kalanzir ɗin zai taimaka wurin wutan ya kama har iccen ya fara ci. Haka ma na gawayi, shi ma, shi ma hanya iri ɗaya nake bi domin wurin kunna shi. Amma na gas da yake shi ya fi sauƙi, nakan kunna gas ɗin ne da ya fara fita kaɗan sai na ƙyasta laita na, wanda zai sa shi ya kama ya fara ci. Tabbas na iya kunna wuta.

Kana iya ɗinka tufafi? Ni ba tela ba ne amma a gidanmu muna da teloli sun fi guda biyar. Kusan sana'ar gadon gidanmu sh ine yin ɗinki na tufafi. Ina ɗinka tufafi wanda zan sa amma ba ni da kaina nake ɗinkawa ba. Nakan sayi yadin ne sannan sai na ba ma ƙannena na biya su kuɗi domin su ɗinka mun. Sun san yadda za su ɗinka mun, sun san kuma yadda nake son ɗinki na. Yana kasancewa yayi kyau saboda sun riga sun iya ɗinki kuma sun yi shi suna da kuma suna da suna da ilimi akan ɗinki na shekara da shekaru. Ɗinka tufafi abu ne mai kyau wanda ya kamata a ce duk wani mutum wanda ya san ciwon kan shi ya kasance yana yi. Domin ko a addininmu ɗinka tufafi yana daga cikin ƙarin imani domin ɗinka tufafi tsabta ne.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ne idan wa'inda na sa aikin dama na tabbatar da cewa sun iya aikin. Bana samun wani shakka idan dai waɗanda na ba ma aikin, wa'inda na ba ma aikin na san cewa babu makawa sun iya aiki kuma suna da amana. Amma hakan ba shike nuna cewa bana duba dubi ba. A duk lokacin da aka yi wani aiki, nakan je na ƙara dubawa, na ga ingancin shi kuma na ƙara tabbatarwa. Saboda ni ma akwai na sama da ni wanda zai tambaye ni, ya aka yi aikin nan ya kasance? Sai na bashi, sai na bashi bayanai akan yadda aikin ya yi kuma aikin ya yi ko bai yi ba.

Kana cin citta a abinci? Ina cin citta a abinci sosai. Ni masoyin citta ne domin yana maganin sanyi. Lokacin da nake mura ma nakan iya cin citta, nakan iya cin citta shi kaɗai ba ma, ba ma iya a abinci ba. Amma kuwa a abinci nakan ci shi a cikin yaji ko kuma idan za a yi soye-soye wanda abun, soye-soye irin na kifi akan sa shi saboda ya kawar da wannan ƙarnin. Akan kuma iya saka shi ma a abinci irin su fried rice ko jollof domin su ƙara ma abincin ƙanshi kuma su ƙara ma abincin lafiya. Citta abu ne mai kyau wacce take magani kala kala. Likitoci da yawa sun ba da shawaran cewa a dinga yin ta'ammali da cin citta har ma da tafarnuwa.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh ina son ɗakina yayi haske amma ba kowane lokaci ba. A lokacin da dare ya yi ban cika son ɗakina yayi haske ba. Naka rage ma hasken ɗakin na mai da, na mai da glob wanda bashi da haske sosai. Nakan so da rana na kunna haske domin naga haske sosai amma da daddare nagan kiyaye hasken da iya ma nake amsa a cikin ɗakin.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Tabbas ina shan ruwan 'ya'yan itace. Ina shan ruwan aful, ina shan ruwan kashu sannan kuma ina shan ruwan kankana da kuma ruwan abarba. Wa'innan dukansu suna daga cikin kayan itace wanda na fi so. Ina shan har da ruwan lemu domin shi a ko ina ma za ka iya samun shi. Ina son shan ruwan itace domin wani lokacin sun ma fi itacen daɗi kuma sukan sauwake maka ba sai ka danga karye-karye ko kuma yanke-yanke domin kuwa iya ruwan kawai za ka sha kuma ka samu gamsarwa wanda za ka iya ma yin amfani da shi a maimakon ka sha magani ka sha, ka sha kayan itace wanda zai rage maka wasu cututtukan.

Kana kallon inuwar ka? Ina kallon inuwata amma ba kowane lokaci ba. Ina kallon inuwata a lokacin da nake wani wuri inda bani da agogo. Ina amfani da inuwata domin in fahimci wane lokaci muke na rana. Lokacin sallar magriba ko lokacin sallar azahar ko kuma lokacin sallar laasar nakan yi amfani da rana da kuma inuwar rana na fahimci wane lokaci muke a wannan lokacin.

Yaya dangantakarku da shugabannin aiki? Muna da dangantaka ta musamman kuma muna da kusanci da shugabannin aikinmu. Dangantaka ta iyali wannan ba mu da ita amma kuma dangantaka ta mutunci da girmamawa da kuma martabawa wannan muna da ita. Shugabannin aikinmu sun san darajar mu kuma kullum suna ba mu shawarwari masu amfani domin mu ƙara ƙwazo wurin yin aiki ingantacce domin mu ci halaliyan mu. Shugabanninmu sukan ba mu, sukan ba mu shawarwari har a ma rayuwar mu ba wai iya aikin ba. Sukan ba mu wani nau'ikan shawarwari wanda zai iya tafiyar da rayuwar mu gaba.

Sau nawa kake yanka farce? Ina yanka farce na sau ɗaya a duk sati biyu. A duk mako biyu nakan, nakan in zan je masallacin Juma'a nakan tsaya domin na yanke farce na. Domin yanke farce a wannan rana ba iya tsafta bane, shi kanshi wani, wani sunna ne wanda manzonmu ya koyar damu. Nakan yanke farce na, na duka hannaye, yatsaye na, na ƙafa da kuma na hannu.

Kana sa turare kullum? Tabbas ina sa turare kullum. Ni domin ni, ma'aboci ƙamshi ne. Ina son naji ina ƙamshi kuma ina son ma naji mutane suna ƙamshi. Nakan sa turare kala kala nau'i kusan guda huɗu har zuwa biyar. Nakan saka turare da safe, na ƙara shafa shi da yamma, da rana sannan kuma da yamma na ƙara shafa shi. Idan zan kwanta ma, nakan shafa shi amma ba da yawa ba saboda kada ya yi min ƙarfi. Na kasance ma'aboci turare kuma ina kashe kuɗi sosai ganin domin ganin cewa na mallaki turare kala kala kuma masu ƙamshin gaske. Nakan bibiye kasuwan turare, na san cewa idan an kawo wasu sababbin turare wanda zan iya siya domin na ƙara shi a cikin gaba ɗaya turarenkan da nake da su, wanda zan dinga shafawa a kullum. A ko ranar Juma'a nakan iya shafa turare kala kala domin ya ba ni wani ƙamshi wanda ba a saba ji da ni ba. Mutane sukan tambaye ni su ce mun, wannan wane irin turare ne ka shafa shi yau yake ƙamshin nan mai daɗin gaske?

Kana sanya bel kullum? Ba kullum nake saka bel ba. Na ma fi saka bel ranan, ranan, ah ranan Litinin. Abun da ya sa kuma na fi saka bel ranan Litinin saboda ina saka sut a ranan. Amma ba kowane lokaci ba ne nake saka bel. Ina saka shi ne a wani rana wanda na sa manyan, na sa kayan sut ko kuma na sa wani jins wanda bai iya zama sai na ƙulle shi da bel.

Kana fi son tufafin auduga ko na silki? Tabbas ni na fi son tufafin auduga domin gaba ɗaya kayana ma ba ni da kayan silki. Na fi sa tufafin da aka yi su da auduga. Kusan duka kayana har ma da na ƴan gidanmu yawanci na auduga ne, domin kakarmu ta kasance ma wacce take iya amfani da auduga wurin sarrafa shi domin ta yi yadi wanda za a iya ɗinka wa kuma, kuma a, kuma a, a yanka shi a mai da shi kayan sawa. Silki kuwa mun ba ma mata domin su ne yake musu kyau kuma yake da ƙyale-ƙyale yake, yake musu kyau sosai.

Waɗanne app kake amfani dasu sau da yawa? App ɗin nake amfani dasu sau da yawa a rana, sun haɗa da app ɗin WhatsApp, app ɗin Twitter, app ɗin TikTok, da kuma app ɗin Instagram. Nakan yi amfani da wa'innan app ɗin a lokacin da nake son na samu wasu bayanai. Nakan yi amfani da app kuma manhajoji na kasuwannin crypto domin na duba halin da kasuwa take ciki. Amma idan ina son na yi nishaɗi, nakan yi amfani da app ɗin TikTok, domin kallon bidiyoyin barkwanci wanda za su ba da dariya. Kuma nakan yi amfani da app ɗin na manhajan Twitter, domin na samu bayanai, bayanai sababbi wato masu muhimmanci na yau da kullum.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Ina biyan nera dubu goma a duk wata na wutar lantarki, duk da dai cewa ba ma su cika kawo lantarkin a kowane lokaci ba. Bai wuce a kawo na awa biyar ba a kowane rana, amma mu kan biya naira dubu goma a ƙarshen wata a matsayin kuɗin lantarki.

Wane irin wasa ka fi so? Na fi son wasan buga bal. Wasan buga bal yana daga cikin wasan da ya fi kowanne burge ni. Baccen shi kuma, ina son wasan buga video game irin su Call of Duty, da kuma PES ma'ana FIFA. Ina jin daɗin buga wasan, wasan video game saboda yana ba ni dama na iya buga kuma na yi nishaɗi ba tare da sena fita ba. Amma kuma idan ina son na fita domin na yi cudanya da abokanai, na kan je na buga bal a pitch.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiya kala biyu wanda Hausawa suke kira da tsintsiyar laushi da kuma tsintsiyan zabori. Shi tsintsiyan zabodi an fi sharar wuri wanda yake da ƙarfi kamar tsakar gida ko kuma courtyard ko kuma wani waje wanda akwai siminti. Shi kuma tsintsiyar laushi an fi share cikin ɗaki inda ake zama tunda a nan akwai tiles. Ko kuma in za a share saman kapet akan yi amfani da tsintsiyar laushi domin a share ɗakin sama sama kuma ya fita yayi kyau.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki ne a wurare na musamman, ko kuma ma in saka su a cikin durowa inda zan iya saka makulli na kulle. Ina samu na saka takardun aiki a wuraren ƙe latacce, inda ruwa ko kuma ruma ba zai iya kama shi ba, ko kuma don ya lalace. Ina martaba wa'inan takardun aiki, domin takardu ne masu daraja, kuma suna da ƙima. Ina kula da su ne saboda, takardu ne waɗanda za'a iya neman su a ko da yaushe, shi yasa nake ba su tattali, kuma nake ba su kulawa ta musamman, domin kada a samu matsala wata rana.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya da kuma rikon amana. Ka tabbatar, ka tabbatar abokannin kasuwancin ka kuma customers ɗin ka sun aminta da gaskiyar ka kuma ka zama mai bayani a duk lokacin da za ka sayar da wani kaya. Kada ka zama mai karya domin a duk lokacin da suka fahimci cewa karya kake musu, za su daina zuwa wurin ka kuma za su canza abokanin kasuwanci. Ka kasance mai adalci kuma ka kasance mai rangwame a kan farashi. Wannan shine hanya mafi muhimmanci domin ka karfafa kasuwancin ka kuma ka ci gaba da kasuwancin ka ya ci gaba.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Na fi kuzari da safe. Domin da safe a wannan lokacin, na riga na tashi daga bacci kuma duk gajiya na sun riga sun tafi. Ina jin kuzari sosai shi ya sa na zaɓi na yi ayyuka mafi mahimmanci da sassafe na fara yin su kafin gajiya ya zo mun. Da yamma ina ɗan samun hutu kuma nakan iya zuwa na buga ƙwallo saboda na ƙara samun karsashi ya kasance ranar ta yi daɗi sosai.

Wane irin mai kake amfani da shi? Wannan ya danganta. Ya danganta daga wane irin mai kake so ka tambaya. Akwai man shafawa, wanda ake shafawa a jiki, akwai kuma mai wanda ake yin girki girke da shi. Idan aka zo man shafawa, ina shafa man da ake kira da Vaseline domin yana riƙe jiki sannan kuma a lokacin sanyi idan ka shafa shi, ba sai ka ƙara shafawa ba, zai riƙe maka jiki kuma ya za-- kasance fatarka ba ta bushe ba. Idan kuma man girki ne, mu kan yi amfani da man turkey wanda yana da ƙamshi kuma yana da daɗin amfani. Wani lokacin kuma mu kan yi amfani da man gyaɗa wanda is naturally from groundnut oil wato daga gyaɗa.

Yaya jadawalin ayyukanku yake? Jadawalin ayyukan mu yakan fara ne daga aiki mai wahala zuwa aiki mai sauƙi. Haka na tsara su domin idan na fara aiki da safe a lokacin da ƙarsashi da kuma ƙarfi yake a jikina, na fi son na yi aiki masu wahala sai ya kasance yana raguwa by time. A lokacin da kuma rana ta fito, nakan samu sauƙi saboda na riga na gama ayyukana masu wahala a wannan lokaci, sai dai kawai in ƙarashe ayyuka masu sauƙi sai na ƙarasa su.

Menene abin sha da ka fi so? A cikin abubuwan da ake sha ina son lemummuka irin su Coke, da kuma irin su Peach, wato lemuka ne na apple wato na tuffa. Ina son waɗannan lemukan ne domin suna da daɗi kuma na riga na saba da shan su tun ba yanzu ba tun wasu shekaru da daɗewa. Ina jin daɗin lemukan Coke, domin yana da daɗi kuma yana ƙara ƙwazo wurin samun wurin tafiyar da kasala da kuma ƙara ƙarfi wurin ayyuka.

Yaya kake magance damuwan aiki? Ina magance damuwan aiki ne idan na samu na huta. Idan na samu na huta kuma na samu na ɗan kalla fina-finai yakan rage min damuwan aiki. Wani lokacin kuma idan na buga video game na buga kuma ƙwallo shi ma yakan rage min damuwan aiki. Damuwan aiki ban cika ɗaukan shi wani babba ba domin ina da hanyoyi kala kala na magance wannan damuwa. Hanyoyi kala kala irin su buga wasanni ko kuma zuwa kallon bidiyoyin barkwanci na musamman a shafukan sada zumunta.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Ina kiyaye kalmar sirri ne ba tare da rubuta shi a wani falle ba ko kuma wani waje saboda kiyayewa kada wani ya gani. Nakan zaɓa kalmomin sirri masu wahala gaske wanda ba kowa ba ne zai iya tunanin cewa shine abin da zan iya sawa. Nakan ɗauko abun da bai da wani dangantaka da ni domin na haɗa kala kal na haɗa kalmar sirri wacce zan iya amfani da ita a ko ina.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wasukan da nake yi a waje sun haɗa da wasukan ƙwallon ƙafa, wasukan snooker, wasukan table tennis da kuma wasukan long tennis. Wayannan su ne wasussukan da nake fita na yi shi domin suna da daɗi. Nakan haɗu da mutane wanda su ma suna son su yi a wuraren gym da kuma wuraren motsa jiki. Sannan sai mu buga wasussukan, mu ji daɗin mu sannan kuma mu yi mu, mu girmama juna mu haɗu kuma gobe.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Ina amfani da launin baƙi wurin amfani da tawada na rubutu. Na zaba baƙi ne domin yawanci muna yin rubutun ne a kan farin fefa. Domin haka idan muka yi amfani da baƙi, yakan fi ba da ma'ana kuma ana iya ganin duk wani abu da aka rubuta da wannan tawadan. Shi baƙi abin da ya sa ya fi kowanne, ya fi zama general kuma ya fi kowanne fita a jikin fefa. Wani lokacin mukan yi amfani da kalan shuɗi domin shi ma ɗin yana da kyau kuma ba leɓi.

Wanne launi ka fi so? A cikin launuka kala kala na fi son launin kore. Abunda yasa na fi son launukan kore shine yawancin abubuwan da nake ta'amalli da shi kala kala ne na kore. Kore yana daga cikin abun da nake so domin yana, yana, yana nuna, yana yin nuni da wasu abubuwa da ya shafi ƙwazo da kuma juriya da kuma, da kuma dagewa. Shi ya sa nake, na zaɓe shi domin kala ne kuma launi ne mai kyau wanda yake da ma'anonika kala-kala.

Menene kake jin tsoro? Abubuwa ne nake jin tsoro kwata-kwata ba su da yawa. Amma ina jin tsoron ruwa, ina jin kuma tsoron mutuwa. Abu ne yasa nake jin tsoron su saboda na san duk wasu abubuwa ne wanda watarana dole sai sun faru. Ina jin tsoron ruwa saboda ban taso na saba ina shiga ruwa sosai ba, shi ya sa nake jin tsoron shi. Shi ma ina ƙoƙari yanzu na koya saboda in daina jin tsoron shi. Shi kuma mutuwa saboda ya zama wajibi to dole kuma wannan a ji tsoron shi. Baka san inda zaka ba shi ya sa dole mutuwa ta zama abin tsoro ma kowa wanda yake wannan duniya tamu.

Nawa ruwa kake sha a kullum? A kullum nakan iya shan ruwan da ya kai lita ɗaya zuwa lita uku. Duk da dai na kasance ba mutum bane mai yawan shan ruwa but ina yin iya ƙoƙari na inga na sha lita ɗaya zuwa lita biyu. Wani lokaci idan ana sanyi ko, ko lita ɗaya ma ban iya sha. Amma idan ana zafi, na kan yi ƙoƙari na kai wannan lita ukun. Duk da wasu masana sun ce ya kamata a ƙaranci ɗan adam ya dinga shan lita uku duk rana. Ni ma yanzu haka ina bakin ƙoƙari na naga cewa ina shan ruwa kullum da yawa.

Wane irin burodi kuka kafso? Ina son burodi, musamman ma burodi mai yanka yanka. Irin burodin nan wanda ake kira da slice, wanda a kaɗan yayi yanka shi kuma musamman yana da flavor ɗin ayaba ko kuma yana da flavor ɗin vanilla. Irin waɗannan burodin ina son su sosai domin ina haɗa su da ƙwai sannan inci abu na kuma yana min daɗi matuƙa sosai.

Kana son wurare masu hayaniya? Ban cika son wurare masu hayaniya ba. Na kasance mutum ne mai yawan, mai yawan samun distraction ko kuma in ce yawan saurin manta abubuwa idan ana yin hayaniya a wuri ko kuma surutai. Shi ya sa kwata kwata ni ban cika son wurare masu hayaniya ba. Na zaɓaɓa wurare masu yin tsit domin yin mu'amala na.

Tana son buɗe taga a ɗaki? Tabbas ina son buɗe taga a ɗaki, musamman daga safiya zuwa yamma. Amma da zarar yin dare yayi, nakan kulle taga tsoron kada wani abu ya shigo ta taga ya iya cutar da ni. Buɗe taga musamman a arewacin Najeriya abu ne wanda kowa yake yi saboda yanayi da ke wurin. Musamman a lok-- a yanayin zafi, kowa yakan buɗe taga domin ya sha iska. Wasu ma sukan fita waje su kwana domin kada zafi ya musu illa.

Kana riƙe riga a aljihunka? Tabbas ana mun, ana mun aljihu a jikin riguna na. A duka riguna na akwai aljihu, sai ya sa sau tari da yawa bana ma yin amfani da purse ko kuma wallet wurin tafiya. Iya wa in nan aljihun sun ishe ni domin zan iya saka komai nawa tun daga waya na, ID card dina da kuma ƴan kuɗaɗe na canji wanda zan iya amfani da su na yau da kullum. Duka yawanci riguna na da yake kaftan ne irin na ƴan Arewacin Nijeriya, tabbas dukkansu akwai aljihu har da wandansu duka akwai aljihu da rigunan ma duka akwai aljihu har da aljihun gaba, watau ma'ana aljihun riga.

So nawa kake goga haƙori? A duk rana idan na tashi nakan goga haƙori sau ɗaya zuwa sau biyu. Wani lokacin idan na tashi nakan yi, wani lokacin kuma idan na tashi nakan yi kuma idan zan kwanta ma nakan yi shi. Amma mafi tsari dai na fi yin shi da sassafe kafin in fara cin abinci sai in goge haƙororrukan nawa da Maclean na Oral B. Domin ingancinsa ina amfani da shi ne in wanke haƙorana sannan kafin sannan daga nan sai in iya cin abinci na.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Ina rubuta kashe kuɗin aiki. Ina da tsari na Excel sheet wanda nake rubuta kashe kashen kuɗin da na yi. Nakan duba wannan tsarin kashe kashen kuɗin da na yi a duk wata, na duba na ga shin menene inda kuɗaɗen mu suka tafi kuma menene kuɗaɗen mu suka ragu. Idan na duba haka, a nan ne zan fahimta inda kuɗaɗen mu suka fi tafiya sai mu samu mu saka tattali a wurin domin a rage kashe kashen kuɗi musamman a kamfaninnikan mu. Wannan tsari ne mai kyau saboda tsarin tattali yana da kyau a kamfani domin a kula da al'amura na kashe kashe kuma da na samun kuɗin gaba ɗaya.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? A duk rana muna tsarkake gidanmu aƙalla sau ɗaya zuwa sau biyu. Mukan share shi tsab da safe, sannan da yamma ma mukan share shi. Sai ka ga mun tace da safe gidan ma ba wani datti yayi ba amma haka nan za'a ƙara share shi ya ƙara fita da kyau. A irin rana musamman ranar ƙarshen mako wayanda lokacin da yara basa zuwa makaranta, gidan ya fi datti. A wannan rananku dole ne ma a share sau ɗaya, sau biyu har sau uku. Saboda yara suna gida kuma suna sa gidan yin datti da wuri ba kamar na sauran ranaku ba suna zuwa makaranta bai wuce a share sau ɗaya ba ma ko sau biyu.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ina jin daɗi, ina cikin farin ciki sannan ina cikin annashuwa duk ranar da ya kasance ranar ne za a biya mu albashi. Saboda ina samu, ina samu in sallama wa'yanda suke bina basussuƙa da wa'yanda suka ara min kuɗi da wa'yanda kuma na sai kayan abinci a wurinsu. Ina samu na basu kuɗaɗen su, inji daɗi sannan in samu kwanciyar hankali saboda yanzu ba wani wanda yake bina kuɗin bashi.

Kana tafiya kasuwanci? Tabbas ina tafiya kasuwanci. A ranar Lahadi ko kuma ranar sati har zuwa kasuwar kauyaku nake yi. Nakan je kasuwar kauyaku wanda suna da nesa daga inda nake zama domin in je in ci kasuwa. Nakan je kasuwar hatsi in je da masara ko kuma in je da dawa domin nima in siyar a can din. Nakan je wani kasuwa in siyo ko wane kayan sannan in bari su yi ranar wani kasuwan in kai shi can domin in siyar in samun yan canji wanda zaka ga ba lefidayi ana samun rufin asiri da shi kuma yana ɗan kara yawan kuɗaɗɗen da suke shigowa saboda aikace aikace na iyali gaba ɗaya.

Wa yake ƙarfafa maka baya? Abin da yake ƙarfafa min baya shine, ina yi namiji ne kuma na san dole sai na yi kawo sannan za a ci. Wannan abun haka yana ƙarfafa min baya. Waɗanda zan ce suna ƙarfafa min baya su ne iyalaina. Domin idan na kalle su sai na tunna cewa dole hin na je na nemo sannan za su iya samu su ci. Wannan sai sa ni in ƙara yin ma in ƙara ƙwazo wurin aikina domin na ga cewa ba su tozar ta ba kuma suna samun abin da suke buƙata.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa a wurin aiki ne bayan mun gama muhimman aiki. Wuraren ƙarfe ɗaya zuwa biyu lokacin break ɗinmu da muke cin abinci. Daga nan sai mu huta gaba ɗaya. Daga nan kuma bayan mun gama sai wuraren ƙarfe huɗu mu tafi gida an gama aiki. Sannan daga nan sai mu je muyi sabgogin mu na yau da kullum. Hutawa a wurin aiki yana da matuƙar fa'ida domin zai ƙara ma ma'aikaci ƙwazo da kuma hutu da samun lumana wurin aiki domin kada ya gaji da ayyukan.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, wata zubin ina sanya tunatarwa don ayyuka sai na sa alarm domin in sa shi a kalanda na wanda zai tuna min da ranakun da ya kamata na yi wasu ayyuka wanda zan iya mantawa. Musamman ayyuka wanda nake yi a ƙarshen mako ko kuma wanda nake yi a ƙarshen wata.

Na wa nisa kake iya tafiya da ƙafa? Tabbas ina iya tafiya mai nisa sosai da ƙafa. Domin ko kwanaki da na fita na duba cewa na yi tafiya na tsawon kilomita goma sha huɗu. Ina iya tafiya mai nisa saboda ban cika gajiya ba, kuma yanayin tafiya na, yanayi ne mai sauri wanda kuma ni baya baya gajiyar da ni. Duk da dai wani lokaci idan muna tafiya da abokannai sukan ce na cika yin sauri. Amma ni ƙab wanna a jiki a jikina yake, domin bana jin a jikina cewa na gaji, ko kuma ni ina jin a jikina wai ina yin sauri. Nakan iya tafiya na tsawon kilomita goma sha huɗu kuma ko kwanan nan ina so na ƙara in kara ƙwazo naga cewa na iya yin tafiya na tsawon kilomita ashirin.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ina amfani da mobile banking wato internet banking wurin ajiye kuɗaɗe na, domin ina so a duk lokacin da nake so na yi amfani da kuɗaɗen nan ya kasance ban samu matsala ba wuraren juya kuɗaɗen ko kuma fitar da su zuwa wani waje. Shi yasa na zaɓi yin amfani da asusu wanda suke yanar gizo domin tattala kuɗaɗe na da kuma yin aikin su. Da dadai ban cika son yin ajiyan kuɗi ba. Na fi son na siya shiya na kamfanin nika na ajiye domin za su iya tashi a daraja ko kuma masu karye. Amma hakan dai ina gani ni a nawa ya fi saboda karyewar darajar kuɗi kada ya shafa kuɗaɗe na.

Mene ne kake son canza a wurin aiki? Ina son na canza wasu mutane a wurin aiki ta yadda suke a mu'amala da sauran ƙananan ma'aikata. Suka nuna fifiko da nuna cewa su ne nan kan gaba kuma suna nuna sauran mutane ba kowa ba ne. Idan na zama wani shugaba a wurin aiki to zan, zan mayar da kowane ma'aikaci ya ji cewa ɗaya yake da kowane ma'aikaci. Kowane ma'aikaci ya dinga ba ma sauran ma'aikata daraja domin ba wanda ya fi wani. Dukanku, dukanmu mun haɗu ne domin mu samar ma wannan ma'aikata abin da take buƙata, so babu ba wani buƙatar ka dinga nuna fifiko ko kuma ka dinga nuna cewa kai ka fi wani.

Yaya kake karɓan baƙo? Ina karɓan baƙo na ne ta yadda idan ya zo wurina zai ji cewa kaman ya zo wurin wani ɗan uwanshi ne. Domin ni kowane baƙo na to kaman ɗan uwana ne. Nakan basu wurare mai kyau wurin kwana da kuma abinci mai kyau mai nagarta wanda za'a siyo daga restaurant. Nakan tambaye su abubuwan da suka fi so domin na siyo musu, domin kuma su ji daɗin shi kafin in je in yi da kaina.

Kana rufe baki lokacin hamma? Tabbas ina rufe baki lokacin hamma. A duk lokacin da zan yi hamma ko kuma wani ma zai yi hamma a wurina, nakan nuna mai cewa ya dinga rufe bakin shi. Domin mu haka aka koyar da mu tun muna ƙanana. Addininmu haka ya koyar da mu kuma. Shi yasa a duk lokacin da ina kusa da wani, idan ma na ga zai yi hamma, to zan iya saka mai hannuna domin na rufe bakin shi. Ban san menene ya yi fa'idar yin haka ba, amma na san hakan abu ne mai kyau. Zai iya kare ka daga wasu abubuwa masu illa a lokacin da ka hanga me bakinka ka buɗe shi hakanan ba tare da ka tare shi da wani abu ba.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Ban cika zuwa wurare da wuri ba. Ni kogayyata na aka yi, wata zubin na cika zuwa latti. Ko da zuwa makaranta ne, nakan yi lattin zuwa wurin. Ban san me ya sa haka ba, amma ni dai na taso na ga ina yin hakan. Nakan ɗan yi jinkiri don zuwa wurare. Wani lokacin na fi son sai lokacin da mutane suka ɗan yawa suka je wurin kafin ni kuma in zo, ba wanda ma ya san na zo.

Me kake ci a wurin aiki? Ina cin abubuwa da dama a wurin aiki domin ina son ciye-ciye. Amma da safe nakan yi karin kumallo ne a wurin aiki. Nakan siyo biredi da kuma ƙosai domin na haɗa shi da shayi ko kuma da kunu, wanda na zo da shi daga gida. Da kuma rana kafin, da kuma wuraren ƙarfe sha ɗaya zuwa sha biyu, nakan ɗan siyo wasu ƙananan ƙananan munchies domin na ci kafin kuma lokacin cin abinci rana yayi. Idan kuma rana yayi, nakan ci kala kalan abinci, ko shinkafa, ko kuma inci taliya. Ko wanne na samu ina iya ci in dai a wurin aiki ne. Sannan daga baya nakan haɗa da irin ƙananan ƙananan snacks irin su donut ko kuma irin su samosa.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Na fi son miya mai zafi ko kuma mai ɗanɗumi. Domin cin abinci da miya mai sanyi kwata-kwata bai da daɗi. Nakan zaɓi cin, in yi amfani da miya mai sanyi, mai ɗumi ko mai zafi idan zan ci abinci na musamman shinkafa ko kuma taliya da miya. Dun ko da amfani zan yi da miya wanda zan iya cin biredi, to nakan ɗumama miyan ne ya ɗan yi, ya ɗan yi ɗumi ko kuma ma ya yi zafi gaba ɗaya kafin na iya amfani da shi.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna bin hanyoyin sadarwa kala kala domin a wurin aikinmu muna da wani shafi wanda ya haɗa dukka wain ma'aikatan wannan guraren. Anan wurin muna yin maganganu iri iri kuma muna tattaunawa ta yarda- ta yanda za a tafiyar da al'amuran kamfanin gaba ɗaya. Sannan muna amfani da hanyoyi irin na sada zumunta irin na WhatsApp groups, wuraren, wuraren tura bayanai ko kuma idan akwai wani sabon bayanai da ake so kowa ya sani akan tura shi tanan wurin.

Yaya kake jin hayaniya? Ina jin hayaniya kaman wani abu nau'i wanda ke takuramin. Bana cika son hayaniya kuma ban son shi. So da yawa idan na ji hayaniya nakan samu ruɗewa, musamman idan ina bakin aiki ko kuma idan ina yin wani abu mai amfani shiyasa mafi akasarin lokaci bana zama inda hayaniya ya cika yawa. Nakan samu wuri wanda akwai natsuwa na zauna domin na yi wasu aikace aikacen.

Kana cire takalmi a gida? Tabbas ina cire takalmi a gida. Domin in na riga na shigo gida nakan ajiye takalmina a waje ko kuma in ajiye shi a bakin kofa. Nakan sa takalmi ne a lokacin da na fito amma a cikin gida kwata-kwata bana amfani da takalmi saboda kada na ɓata ɗakin. Ba ma iya amfani da takalmi a cikin ɗakunan mu saboda ana amfani da ɗakunan wurin yin ibada. Shiga da takalmi a cikin gida zai iya ɓata inda ake ibada ya kasance ya lalata wurin.

Ina kake cin abinci a wurin aiki. A sanda na je wurin aiki musamman cin abinci na rana, nakan je wani restaurant na kusa da mu wanda ake kira da restaurant ɗin maman Abdul. A nan ne muke zuwa mu siya abinci kala-kala wanda zaka iya ci, kuma abincin yana da sauƙi kuma yana da daɗi. Ina enjoying ɗin abincin ta domin na daɗe ina ci kuma har yau ban taɓa samun matsala da abincin ta ba. Zaka iya samun abinci wanda ya shafa irin su fried rice, da irin su jollof rice, da semo, da kuma pounded yam da dai sauran abinci nau'i kala-kala wanda ake ci a arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba kiɗaya. Irin su amala, da moi moi da dai sauran tsarukan abinci na wasu yarurruka ma.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Bana ba da ra'ayi kai tsaye. Nakan yi shawarani da abokan aikina sannan sai mu sa shi a suggestion box sannan mu jira shuwagabanninmu su gani. Idan suka gani wani lokacin sukan nemi shawarwari daga sauran ma'aikata kafin a gani idan za a iya ƙaddamar da wannan ra'ayin. Hakan na sa wa kowane ma'aikaci yana da dama da zai iya kawo wasu ra'ayuyyuka da yake tunani zai iya ciyar da kamfanin nan gaba. Hakan kuma yana ƙara ƙwazo kuma yana sa ma'aikata su ji cewa ana yi da su suma.

Sau nawa kuke yin taro a mako? A mako ya danganta. Wani lokaci ana yawan yin bukunkuna kuma ana yawan yi, wani lokacin kuma ana yawan yin suna. Amma idan ba a cika wannan ba, mukan daɗe ma ba muyi wasu bukunkuna a cikin, ba muyi wasu taro ba a cikin mako. Amma idan an zo irin lokaci na irin waɗanne abubuwa kamar lokacin December, a duk mako kan mukan yi taro har ƙarshen December. Mukan yi taron bukukuwa, taron sauka da kuma taron suna da kuma tarurruka iri iri wanda ba su saba ma a al'ada ba. Ana yin tarurrukan ne yawanci a wuraren, wuraren ɗakunan taro na musamman domin a sama tsantsan tsaro.

Wane malami kuka fi so? A lokacin da ina secondary school ina bala'in sam malamin physics domin ina jin daɗin karantarwar shi sannan kuma ina samun sharqi idan ana karantarwar physics. Nakan ji kamar abin da ake faɗi yana faruwa da ni musamman idan an zo, an zo, an zo ana koyar da abubuwa da suka shafi sararin samaniya. Nakan ji daɗi inji kaman ina wurin. Idan aka zo ana maganar yace rana take da yace sauran duniyoyi na kusa da mu suke sannan kuma da yace muma duniyar da muke ciki take.

Wane kayan marmari ka fi so? A cikin kayan marmari ina son abarba, sannan ina son ayaba, sannan ina son aful, sannan kuma ina son pawpaw. Duka waɗannan kayan marmarin suna min daɗi. Wani lokacin ma idan na samu dama nakan siya kankana domin shima in sha shi. Amma dukkansu a cikinsu na fi son ayaba domin nakan iya cin gaba ɗaya sinkin ayaban ma idan na samu dama. Ina son ayaba don ina yin mafarkin ma wata rana nima zan, zan shuka shi a ginana domin in dinga kula da shi kuma idan yayi ƴaƴa in tsinka, inci ba tare da haina siya ba.

Kana fi son hawan matakala ko lift? So da tadi da dama bana son wahala sosai. Nakan zaɓi in yi amfani da lift. Amma wani lokacin wanda bai wuce sau ɗaya ko sau biyu a wata ba, nakan yi amfani da matakala domin na yi ɗan yi ƙaramin exercise saboda jikina ya samu ƙarfi. Amma mafi akasarin lokaci nafi amfani da lift domin yafi sauƙi kuma yafi sauri idan zani hau sama.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Ajiye kwafin bayanai wannan kaman dole ne. Ya kamata ace duk wani wanda ya san abin da yake yi yana ajiya kwafin bayanai. Kwafin bayanan gida, kwafin bayanan ayyuka da kuma kwafin bayanan asusun bankuna, kwafin bayanan katin haihuwa da kuma kwafin bayanan aure da dai kuma na zuwa makaranta ma'ana certificate. Duka kwafin waɗannan bayanai suna da matuƙar amfani domin wani lokaci a rayuwarku dole ka nemi amfani da su. Kwafin fili, kwafin asibiti, kwafin makaranta da kuma kwafin biyan haraji dukansu suna da matuƙar amfani wanda ya kamata ace kowa yana ajiye wannan kwafi din domin ko ta kwana. Wani lokacin baza maka san cewa abin da kake yana da amfani ba sai abu ya taso zaka fahimci cewa ajiye kwafin, ajiye kwafin bayanan ku abubuwa ne masu kyau da ya kamata ace kuna yi saboda ko da wata rana za'a buƙaci wannan abubuwan.

Kuna da WiFi a gida? Eh, muna da WiFi a gida domin ni ne nan ma na siya shi kuma nake yin subscription din shi na duk ko wani wata. WiFi ɗin da nake amfani da shi na kamfanin Airtel ne wanda a duk wata ne nake saka mai kuɗi sannan kuma ba zai ƙara ƙarewa ba sai watan ya ƙare. Ana kiran tsarin unlimited, monthly unlimited wanda idan ka siya shi a kuɗi ƙalilan za ka yi wata ɗaya kana amfani da shi. Airtel yana da ƙarfi sannan shi kan WiFi ɗin yana da ƙarfi domin har iya mutane sittin ne ma za su iya kamawa. A nan gida idan na kunna shi kowa yana kamawa ya yi amfani da shi domin ya fi sauƙi kuma ya fi daɗin amfani. Ina kunna WiFi na na tsawon twenty four hours a duk rana. Ma'ana WiFi ɗina yakan yi fi wata ɗaya ma a kunne ko mutuwa bai taɓa yi ba. Ina da wani solar wanda na mai connecting wanda a kullum akwai wuta a jikin shi. Kullum yana kan caji kuma kullum yana kan aiki. Siyan wannan WiFi ɗin da na yi ya zama wani abu wanda na yi mai amfani sosai domin lokacin da na siya shi lokacin ma ba a cika wani sabawa da shi ba kuma bai da tsada. Amma yanzu samun irin shi ma yana da wahala kuma ga shi yanzu ya yi tsada sosai domin mutane sun gane daɗin amfani da WiFi da kuma yace yake taimakawa musamman a gidaje da kuma wuraren ayyuka.

Wata rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa duk ranan Juma'a. Abin da ya sa kuma nake zuwa duk ranar Juma'a saboda ranar muna tashi daga wurin aiki da wuri. Nakan zo kasuwa, na sayi abubuwan da za a yi amfani da shi gaba ɗaya na sauran makon. Nakan siya abubuwa irin su albasa, su tumatur, su barkono, da kuma shinkafa da taliya da mai kuma. Ina siyan mai na gyaɗa da kuma na manja. Sannan nakan je na siyo abubuwa irin su egusi, da dai sauran kayan abubuwan miya, wanda za a yi amfani da shi na gaba ɗaya makon da za ta shiga. Ina siyan nama da yawa wanda za mu sa raguwan a firiji har ya kai mana ƙarshen watan, har ya kai mana ƙarshen sati ko mako, Wani lokacin kuma, idan na samu, na siyo, ina, ina daɗewa ban shiga kasuwan ba, musamman idan na yi busy bani da lokaci sosai. A wannan lokacin, ita kuma matan gidan za, zan ba ta kuɗi sai ta je ta siya komai da take buƙata domin amfani da shi na yau da kullum.

Sau nawa kake duba saƙonnin aiki? Ina duba saƙonnin, ina duba saƙonnin aiki fiye da sau uku a duk rana. Ina dubawa ne saboda na san cewa a ko da yaushe za a iya samun wani saƙo mai mahimmanci daga manyan, daga manyan shugabanninmu. Shi ya sa nake dubawa sosai musamman bayanai da suka shafa ayyukan da suka shafa ni. Idan kuma wata ya yi nisa nakan duba su kullun da kullun musamman idan an biya albashi domin na ga shigo wannanawa. Idan kuma ban ga shigo wannanawa ba sai na yi ƙorafi da wuri. Ina duba saƙonnin aiki sosai saboda in kasance na san abin da ke faruwa a kamfani kafin ma a zo a ce an samu wani matsala.

Wane irin tufafi ka fi so? A cikin tufafin da na fi so, na fi son kayan native ma'ana kayan al'adu. Tunda ni Malam Bahaushe ne, ina son in sa kufita da kuma kaftan, wato manyan kayayyaki ne masu aiki irin na hannu sannan in dauko hulata ƙube na sa ita ma. Ina sa manyan kaya ne saboda na fi shigan kamala idan na sa wa'innan kayayyaki. A cikin mako gaba ɗaya nakan ware fiye da kwana biyar ko huɗu ina sa manyan kayayyaki domin sun fi min kyau. Ina da sauran ƙananan kayayyaki wanda su ma ina sa su amma ba sosai ba. Amma wa'inda na fi so su ne manyan kaya irin na Hausawa.

Kana iya yin iyo? Tabbas ina iya yin iyo. Na koyi iyo tun ina yaro amma na daɗe kwana biyu ban yi iyo ba. Ban san ko idan na je inda akwai rafi ba zan iya iyo yanzu. Amma a lokacin da ina yaro na iya iyo sosai, har ruwa na kan iya ba ma sauran abokaina saboda iya iyo. Na iya iyo kala kala. Ina yin wanda ake yi da baya, ina yi wa wanda ake buga ƙafafuwa, ina yi kuma da wanda ake yin a nutse ƙasa sannan kuma a taso da hannu. Na iya kala kalan iyo a lokacin da muna yara sanda muna zuwa rafiffuka. Amma yanzu da yake rafiffukan duka sun mutu kuma an girma, yanzu na kwana biyu ban je inda ake yin iyo ba. Amma idan na samu lokaci zan so in je koda swimming pool ne domin in gwada idan zan iya yi ko kuma zan tina baya a yanda muke yi a da.

Kana fi son zama a birni ko a ƙauye? Na fi son, na fi son zama a birni domin, domin ni ɗan birni ne. Zama a ƙauye ai sai ba ƙauye. Ina zama a birni ne domin ya fi bani damammaki wacce nake so. Damammaki irin na rayuwa mai inganci da kuma rayuwa ta musamman. Rayuwa ta samun lafiyayyan rayuwa, lafiyayyun asibiti da kuma lafiyayyun makaranta ba kaman na ƙauye ba wanda zaka ga azuzuwan nasu duk a lalace ko wuta basa samu idan kana ƙauye. Amma a birni akwai wuta, akwai ruwa, akwai hanyoyi masu kyau sannan akwai makarantu ingantattu wanda za ka iya kai yaranka su yi karatu domin su inganta gobensu. Amma a ƙauye sirrin dai zaka yi noma ne akwai fili bila adadin wanda za ka iya yi ka nome. Duk da haka ba wai bana son ƙauye bane domin muna ma da ƴan uwa wanda su ke ƙauye. Amma rayuwar ɗan birni wanda ya taso a birni ya ci gaba da yi a ƙauye wannan kwata-kwata kamar ci baya ne kuma ban tunanin shi kanshi zai ji daɗin hakan.

Sau nawa kake amfani da intanet? Ina amfani da intanet a kowane lokaci. Nakan yi amfani da intanet na gaba ɗaya shekarun. A kullum wayana a kunne take kuma tana connecting da intanet. Shi yasa, da wuya idan ka tura mun abu ta intanet in ce maka na rasa shi ko kuma ban gan shi ba. Domin intanet kamar gidana ne, kullum ina cikin shi. Ina kashe kuɗi sosai dangane cewa na zauna daram dam dam a cikin intanet. Ina amfani da irin abubuwa irin su WiFi da kuma router da kuma kala kalan kamfanonin intanet da na sadarwa domin na kasance a intanet a ko da yaushe. Intanet ba iya wurin wasa bane a wurina, wuri ne inda nake kasuwanci, nake samun barkwanci kuma nake samun abokanai. Ina samun abokanen kasuwanci da kuma abokanai customers wanda suke siya daga wurinmu. Intanet ya zama min kamar wani madogara ne wanda ya bani dama domin na tallata hajata a gaba ɗaya duniya. Nakan samar da abokanai kala kala na kirki daga intanet. Wasu daga cikin manyan abokanai nawa dukansu a shafukan intanet muka haɗu wanda muke zumunci har yau kuma har gobe. Wasansu sun taimake mu a rayuwa, wasu ma mun taimake su a rayuwa mun zama ahali guda ɗaya kaman ba a yanar gizon ko kuma ba a intanet ɗin muka haɗu ba. Intanet kamar uwa ce a wurina domin ta mun riga kuma ta mun sutura.

Kana fi son zama a kujera ko a tabarma? Na fi son zama a kujera. Domin ina zama a kujera, na aƙalla awa goma a kowace rana. A farko idan nazo gida nakan zauna a kujera ne. Sannan kuma idan naje wurin aiki, cima nakan zauna a kujera ne. Tabarma kam sai in jaɗi ban zauna a kanshi ba. Sai dai wani lokaci idan ina so in kashe gyaɗa in kwanta, nakan yi amfani da tabarma saboda in yi kwanta baya na idan ya gaji. Amma idan maganan zama ne, tabbas na fi amfani da kujera. Domin kujera tana ko'ina amma tabarma ba a ko'ina zaka same ta ba. Sai dai kuma a gidan tsofaffi nan za ka ga akwai tabarma. Ko da ka je gaishe da su, to dole ne ka zauna a wannan tabarmar saboda ba za ka samu kujera a irin waɗannan gidajen ba.

Kana musabaha da mutane? Tabbas ina musabaha da mutane. Nakan yi musabaha da mutane aƙalla ashirin a kowace rana. Ta zama kamar jikina kuma ta zama halina yin musabaha da mutane. A duk sanda naga mutane, naga taruwar mutane bayan mun gaisa, to dole ina miƙa musu hannuna domin mu gaisa. Ina miƙa musu a lokacin da za mu fara magana sannan idan mun gama magana kowa zai kama kanshi, nan ma nakan ƙara miƙa musu domin muyi musabaha. Musabaha abu ce mai kyau wadda za ta ƙara danƙon zumunci tsakaninka da mutane. Domin mutane alheri ne a rayuwan nan. Musabaha kuma tana ƙara danƙon ƙauna tsakaninka da waɗanda kuke tare da su. Shi yasa zan ba, zan ba mukuwa shawara a duk lokacin da ka haɗu da mutane ka miƙa musu hannu ku gaisa domin hakan yana da kyau.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Na fi son shinkafa fiye da tuwo. Duk da dai duka ina cin su amma na kan ci shinkafa fiye da tuwo. Na kan iya cin shinkafa kusan na tsawon kwana huɗu zuwa kwana biyu, kwana uku a duk mako. Amma shi tuwo sai dai a wata inci bai wuce sau biyu ba ko sau uku. Duk da dai dukansu ina son su amma na zaɓi inci shinkafa domin ya fi sauƙin mu'amala sannan kuma ya fi daɗin sarrafawa. Ba kamar tuwo ba wanda sai ka samu waɗanda suka iya idan suka yi yake yin daɗi. Sannan a tuwo ma na zaɓin ci da miyan kuɓewa ko da miyan kuka domin sun fi mun daɗi kuma na fi jin daɗin mu'amala da su. Amma shinkafa na kan iya cin kowane iri da aka yi irin su jollof, su fried rice, shinkafa da mai da yaji, da wake, shinkafa da wake, shinkafa da miya. Dukansu kowanne na samu ina maraba da shi.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Abin da nake yi don kiyaye lafiya shine nakan ɗauka ts-tsauron mataki akan lafiya na. Bana wasa da kiwon lafiya na. Ina cin abinci, ina shan ruwa yadda ya kamata, sannan kuma ina kula da lafiya na akai akai. Idan na ji bana jin daɗi, nakan garzaya in je asibiti na kusa da ni domin a bincika aji me yake damu na. Bana wasa da lafiya na kwata kwata, shi yasa ko a gida in zan kwanta nake shiga net domin na kiyaye kai na daga ciwon malaria na cizon sauro. Domin kwata kwata bana so wata rana in tashi in ji jikina bai mun daɗi ba. Rashin lafiya kwata kwata baya yi shi da kyau, shi yasa yana da kyau kowa ya dinga kiyayye lafiyar sa kafin ya faɗa yin rashin lafiya. Domin a hali yanzu da ake ciki rayuwa tayi tsada, komai ya tashi, magunguna da komai duka sun yi tsada. Kiyaye lafiya zai kasance abu mafi daraja a rayuwan ka a wannan lokaci da muke ciki.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Ina sajan sasanta rikici ne yin, da yin amfani da wasu nau'ikan kala kalan abubuwa. Nau'ika na farko shi ne ka yi ma kowa gyara sannan ka nuna ma kowa kuskurenshi kafin ma ka ce wannan ne mara gaskiya wannan ne mara gaskiya. Ka nuna musu cewa su 'yan uwan juna ne me yasa suke yin rikici. Ka nuna musu cewa kwata kwata rikici bai da kyau domin ba wanda ya san gobe kuma ba wanda ya san wanene zai taimake wani. Ko don wannan ya kamata mutane su daina rikici sannan kuma su daina muzguna ma junansu. Idan ka faɗa musu wannan sannan sai ka nuna musu cewa kwata kwata abin da suka yi bai dace ba. Daga nan za ka yi ya jin ƙorafinsu sai ka gane waye ne filebi sannan ka ce mashi ya ba ma ɗayan haƙuri sannan kuma su gaisa su yi musabaha domin su shirya. Sannan daga nan sai ka ce musu su kiyaye irin yin wannan domin hakan zai iya ɓata musu ayyukansu har ma a iya koransu.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana ne a tsakiyar dare. Da zaran an ce maka sha ɗaya ya yi zuwa sha biyu sai na kashe wayana sannan na fara bacci. Abun da ya sa nake yin haka shine nakan samu na gama wasu ayyuka ne kafin wannan lokacin da zaran kuma na kammala su to sai na ɗau kashe wayana sannan na samu na kwanta, na sa wayana a silent don kada kowa ya dame ni. Ina kwantawa wuraren ƙarfe sha ɗaya zuwa ƙarfe sha biyu na dare sannan ba zan farka ba sai ƙarfe shida na asuba. Da zaran na farka kuma sai na fara wasu aikace aikace na yi wanka kafin nan na tafi wuraren ayyukana da kuma wuraren kasuwancina.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana na ne da wuri, tun daga wuraren ƙarfe ɗaya zuwa wuraren ƙarfe biyu. A wannan lokacin na san cewa na riga na gaji, sai na je na samu na ci abincin rana na, in zaɓa abincin da ya mun in ci. Bana wuce ƙarfe biyu ban ci abinci ba saboda kiyaye kiwon lafiya na. Ina kiyaye lafiya na saboda na san rashin lafiya kwata-kwata bata yi ba kuma kwata-kwata zata iya lalata mun rayuwa na. Shi yasa nake ɗaukan lokacin cin abincin rana da muhimmanci. Da zaran ƙarfe ɗaya ta yi zuwa biyu to na tabbatar a wannan lokacin kuma me nake yi zan je break domin na tabbatar na cika ciki na kafin nan na zo na cigaba da wasu ayyukan. Domin da ƙarfi da kuma lafiya shine ake iya yin aiki. Wanda bai da lafiya bazai iya yin komai ba. Shi yasa yake da kyau kowa ya tabbatar ya ɗauka wannan shawara. Ka dinga cin isasshen abinci a duk lokacin da kaji ka fara jin yunwa. Wani lokacin ma ko da baka fara jin yunwa ba indai lokacin cin abincin ya yi ka ci saboda ka kiyaye kanka ga ciwuka irin su ulcer da dai sauran su.

Kana bada shawara a aiki? Ina bada shawara a aiki sosai. Domin a wurin aikinmu muna ma da suje-suje-suggestion box inda kowanne ma'aikaci yana iya bada shawarwari. Sannan manyan, manyan shuwagabanninmu za su duba su gani idan wannan shawarar yayi daidai, sannan sai suyi discussion, sai suyi, sai suyi shi, sai suyi magana da sauran manya manya na wannan kamfani kafin nan a duba a gani yiwuwar ƙaddamar da irin wannan shawaran. Shawara yana da matuƙar amfani domin zai iya canza abubuwa da yawa a wannan kamfani kuma ya kawo ma kamfanin ci gaba matuƙa sosai. Shi yasa, yana da kyau kowana kamfani ya kasance suna da asusun ansan kowana shawara domin su ansa shawara daga wurin ma'aikatansu. Daga irin ansan shawara za su fahimci ma'aikatan da suke jin daɗin aikinsu da waɗanda kuma basa jin daɗin ayyukansu, sai a ga iya abin da za ayi domin a kyautata musu.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, tabbas ina iya amfani da kwamfuta. Na fara amfani da kwamfuta ne tun ina da ƙananun shekaru. Hakan ya sa ina da matuƙar, ina da matuƙar, ina da matuƙar kusanci da kwamfuta. Na iya aiki da kwamfuta matuƙa ta inda ma ba ka tsammani. Domin, mafi akasarin abubuwan da na iya koya yau na fasaha, na koya shi ne saboda iya amfani da kwamfuta da kuma soyayyan da ke tsakanina da kwamfuta. Ya sa na koyi abubuwa, ilimi kala kala tun daga website da kuma networking ma-- da network, da networking da kuma sauran bana fasahohi irin su blockchain da dai sauransu. Dukansu wa'inan na karance su ne saboda soyayyan da nake tsakanina da kwamfuta.

Kana buga rubutu da sauri? Eh, na iya buga rubutu da sauri. Saboda da nayi da amfani da, da na'urar mai ƙwaƙwalwa ya sa na iya buga rubutu da sauri. Zan iya yin rubutu na shafuffuka a cikin wasu yan daƙiƙu. Zan iya yin aiki da, zan iya aiki da na'urar mai ƙwaƙwalwa cikin sauri. Sannan hakan ya riga ya samu asali ne saboda sabo na yau da gobe da nayi da ita. Nakan iya yin ayyukan da zai iya ɗaukan wasu makonni nayi su a cikin kwana ɗaya zuwa kwana biyu. Domin kuwa ina da sauri wurin buga rubutu da kwamfuta ko kuma da wasu na'urori masu ƙwaƙwalwa irin su typewriter da dai sauran makamancinsu.

Rubutunka yana da kyau? Rubutuna bai da wani kyau amma rubutu ne wanda idan na yi kowa zai iya ganewa. Malamai, ɗalibai da dai sauran abokan karatu da sauran abokan aiki duka suna iya gane rubutun. Amma maganan kyau tabbas rubutuna bai cika wani kyau ba. Domin mata ne suka fi iya yin rubutu masu kyau amma mu maza mu kan yi rubutu ne wanda za mu gane. Kuma muna yin rubutu ne wanda ko a exam ne idan muka rubuta mun san malamai za su gane sannan kuma su bamu makinmu. Amma maganan ƙyale-ƙyale ko kuma kyau wannan an bar ma mata. Su ne wanda suke ɗaukan lokacin su wurin yin rubutun duka yadda zai yi musu kyau a littafin su. Amma mu ko kaɓan mu dai kawai mu yi jagwalgwalan mu wanda za mu fahimta malamai masu fahimta shine kaɗai abin da ya mana yake damun mu.

Kana fi son pencil ko alkalami? Na fi son alkalami fiye da pencil. Pencil ina amfani da shi ne wurin yin zane-zane da kuma abubuwa da nake buƙatar na kula wurin yin su. In ba haka ba za su iya lalata abubuwan da nake amfani da su. Amma a yau da kullum da kuma abubuwan aiki na yau da kullum, na fi amfani da alkalami musamman wurin rubutu ko kuma wurin rubuta wasu saƙonni wanda nake buƙatar na yi da hannu. Amma pencil sai in daɗe ban yi amfani da shi ba. In dai ba wai ina so na yi wasu zane ba ne ko kuma na yi wasu abubuwa wanda ba'a son a yi amfani da alkalami. Amma in dai ana amfani da alkalami kuma rubutu ne, to na fi jin daɗin na yi amfani da alkalami fiye da pencil.

Wane shago ka fi zuwa? Shagon da na fi zuwa shine shagon buga game. Abin da ya sa na kuma fi zuwa shagon buga game shine nakan je na haɗu da sauran abokanai sannan kuma da sauran mutane ma'abota son game. A nan ne za ku ga muna kechareni tare da abokanai mu buga game sannan muyi cha chan baki har ma mu buga game don a gan wanda ya fi kowa iya ba. Sannan kuma ina son zuwa shagon aski in je in ɗanyi ƙananan kavin domin na ƙara kyau kuma na ƙara kallo cikin fasali mai kyau. Ina kuma son zuwa shagon da ake sayar da abinciccika da sauran kuma snacks domin idan zan yi guzuri zuwa gida ko kuma ina son na siya wani kyauta na ba ma 'ya'ya na nakan yi haka sai na siya musu ice cream ko kuma in siya musu chakuleti.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Na fi kare kaina daga sauro da amfa-da, eh, da amfani da net wurin bacci. A kullum in zan kwanta ina amfani da net na sauro saboda bana son sauro ya cutar da ni. Duk da wasu suna yin amfani da magunguna irin na maganin sauro wanda ke yin hayaƙi. To ni bana son hayaƙi, shi ya sa na zaɓi na dinga kunna, na dinga shiga cikin net lokacin bacci. Amfani da net na sauro ya fi kowane, ya fi kowane hanyar magance sauro, cizon sauro fa'ida. Domin shi kawai za ka ja shi ne sannan ka shiga. Babu wani takura na numfashi ko kuma na jin ƙaurin hayaƙi wanda zai dame ka har ya hana ka numfashi mai kyau.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Abin da nake shirin yi a ƙarshen mako shine na yi kodumo, wato ma'ana naje wuraren shaƙatawa domin na shaƙata. Zanje inda ake yin buga games, sannan inje inda ake yin wasa, na wasan yara in kai yarana. Sannan kuma naje inda ake ciye-ciye domin mu siya ice cream da kuma cakes da kuma kala kalan abubuwan maƙulashe, domin nazo mu ci ni da iyalaina. Sannan kuma zanje inda ake buga ƙwallo domin na buga ƙwallo a cikin filin ƙwallo sannan na ɗan wasa jinina nima din. Sannan zanje gym inda ake ɗan motsa jiki domin na ɗan yi ƙaramin motsa jiki saboda ƙarin lafiya. Sannan zan biya ta inda ake wanke mota saboda na wanke mota na saboda ran Monday idan zanje wurin aiki mota na a fes fes take ba sai na wani damu ba. Sannan zan biya ta inda ake saida nama domin na siyo naman rago gasashe da yawa saboda mu ci ni da iyalaina.

Kana sanya safa kullum? Ba na cika sanya safa kullum, amma lokacin sanyi kullum ina saka safa a ƙafana. Amma a lokacin zafi, ba na ma ko sa safa sai in manta ma ni ina da safa. Amma idan zan sa cover shoe, na kan yi amfani da safa musamman idan ranan zan saka suit ne domin in fita wurin aiki. Amma idan, in dai ba wai kwavashu zan sa ba, na kan daɗe ba ma kulle sa safa ba. Amma na kan yi amfani da safa lokacin sanyi a kullum, a kullum. Zaka ga ƙafana akwai safa. Ina rufe shi saboda kada sanyi ya illatar da ni. Amma in dai lokacin zafi ne, tabbas na kan kiyaye safa.

Yaya unguwarku take? Unguwan mu wuri ne mai kyau, wuri ne mai tarin bishiyoyi, yana da tarin kwalbati mai kyau, sannan ba a zubar da shara a kan titi. Muna da hanya, ruwa mai kyau, sannan muna da shukoki na bishiyoyi masu kyau, wanda suke busa iska mai nagarta. Akwai fulawowi da kuma icen, ita-itace, da kuma kala kalan fruit. Anguwa ce ta masu, masu kuɗi, wanda akwai wuraren shaƙatawa har da wuraren, ciye-ciye, da kuma wuraren buga ƙwallo. Muna zama ne a wurare mai kyau, domin wuri, zama wuri mai kyau yana sa a haife yara masu fasaha da kuma ƙwaƙwalwa.

Yaya kake kawowa gidanku? Ina kawowa gidan mu ne hanya kala-kala. Wata zubin nakan biyo ta titi, wata zubin kuma nakan biyo ta hanyoyi masu sauƙin bi. Idan ina kan mota ne nakan biyo ta titi, sannan na biyo hanyar da na saba bi, hanya masu kyau ba tare da takura ba. Idan kuma ina kan ƙaramin bike ne wato mashin kokage, nakan biyo hanyoyi masu sauƙin bi wanda waɗannan keken za su iya bi cikin shi. Amma idan ina mota ne, nakan biyo hanya na tituna masu kyau domin na dawo gida ba tare da na takura ba kuma ba tare da na ji wani nagari ba.

Yaya kake gaishewa mutane? Ina gaishe da mutane ne yadda ya kamata. Idan mutum ya girme ni, nakan durƙusar da kai domin mu gaisa sannan na bashi hannu muyi musabaha. Idan kuma mutum tsara na ne, mukan yi gaisuwa irin na sa'o'i cikin wasa da dariya. Za mu kashe hannu sannan mu gaisar da junanmu cikin girmamawa. Idan kuma mutum ne wanda na girma, shi ma idan za mu gaisa, nakan ba shi hannu mu gaisa sannan na gaishe da shi sannan na ce ya gaishe da mutanen gidansu sannan kuma ya gaishe da iyayen shi. Idan kuma ɗalibai ne, su ma haka nake gaisawa da su cikin mutunci da girmama juna.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Eh tabbas ina yin waƙa cikin zuciya. Wani lokacin ma ban sani ba lokacin ban sani ba har fitowa waje yake yi idan inayi a cikin zuciyan. Nakan daɗe ina tunani a cikin zuciyana har ma in rera waƙa ko kuma in tuna wani fina-finai da na kalla kuma in tuna da su. Rera waƙa a cikin zuciya abu ne wanda nake tunanin kowa yana iya yi kuma kowa abu zai iya faɗo mai musamman idan ya riƙe waƙan, waƙan zai shiga cikin ƙwaƙwalwan shi sannan ya fara rera shi a cikin zuciya ba tare da kowa ya ji ba. Ko dai ko yau ma sai da na rera wasu waƙoƙi da na ji su na kuma na, na ji su a shafufuka na sada zumunta sannan yau na dinga rera su a cikin zuciyana ba tare ma da na san ina yin hakan ba.

Kana son karanta littattafai? Tabbas ina son karanta littattafai. Karanta littattafai yana ƙara maka sani kuma yana ƙara buɗe kwalonka. Ina son karanta littattafai irin na tattali da kuma yadda mutum zai gyara rayuwarshi. Ina karanta littattafai wanda suka shafi barkwanci da kuma littattafai wanda suka shafi inganta rayuwa. Saboda gobe nakan yi karanta littattafai wanda suka shafa yace za ka ƙara darajanka da martabanka a wurin jama'a. Sannan nakan ƙara karanta littattafai wanda ya shafi kasuwanci da yadda za ka ci gaba da kasuwancinka kuma ka kai kasuwancinka wuri inda ya fi inda yake. Hanyoyi da dabaru yace ake cigaban kasuwanci. Na koye su ne ta hanyar karanta littattafai na yau da kullum.